Ina kake ajiye hotunan wayarka? To a gaskiya, haƙiƙanin gaskiya shine ina da wajaje da yawa da nake ajiye hotunan wayata. Wani lokaci ina da wani app da na yi downloading wannan sunanshi Secure app, a wajen nakan iya ɓoye wasu hotuna na wanda bana son wato wani ma ya san ina da su ko kuma bana son wani ya gani. Wannan kamar ko sirri ko wani abu. Ina da kuma watan shi asalin file manager ko in ce shi gallery ɗina wanda shi it's built in the phone. Shi ma wajen nakan ajiye wani irin hotuna na. Nakan kuma ɓoye hotuna na ko in ce ajiye hotuna na wani lokaci a cikin save messages inda yake Telegram. To wa'innan waje guda uku zan iya ce kamar su ne wajen ajiye hotuna na. To kama a cikin gallery ɗina, idan ka shiga cikin gallery ɗina, ina da folders, folders, folders, folders da yawa daban daban, wanda wasu folders ɗin suna da easy access wasu kuma folders ɗin sai with the use of thumbprint kafin za ka iya kayi access in su. Akwai folder kaman haka wacce nake amfani da ita kuma ita ina amfani da ita musamman saboda ajiye hotuna na. Shi na specific app ne, wani application da nake da shi a cikin wannan waya. In ka shiga cikin gallery ɗina, za ka samu folder da yake rubuce da Facebook. To wa'innan Facebook images iya hotuna na ne da na yi alaƙa da su ko na yi posting ko ko na yi saving. Su kaɗai ne ke cikin wannan Facebook pictures ɗinnan. Bayan wannan Facebook ɗinnan, ina da download images, watan hotuna wanda na samo su ne ta yanar gizo ko wato ta asalin ainihin wani ya tura mun na yi downloading ko kuma ni na gan su a yanar gizo gizo na ga ina so na yi wato asalin downloading ɗinsu da kai na. Bayan wannan kuma ina da hotuna wanda WhatsApp messages ne kawai. Wa'innan hotuna waton hotuna ne wanda na same su ta waton asalin alaƙa na da waton mutane ta WhatsApp. To wa'innan iyakan abubuwa hotuna na da suke WhatsApp sune zaka same su a wannan folder ɗin ina da kuma wanda za ka same su a wato asalin camera. To su wa'innan hotunan da za ka same su wato a cikin asalin camera, su wa'innan hotuna ne wanda su na yi amfani ne da cameran waya na yi wato asalin snapping ɗinsu. To ita wayar taken ajiye wa'innan hotunan musamman a wannan folder ɗin na wato asali shi camera. Ba ni da wai takamamme in ce ka waje ƙwaya ɗaya da nake ajiye hotuna. Gaskiya nakan iya ajiye wato hotuna na a wajaje da dama wurare daban daban a cikin wayar, duk yanda dai ya kasance da kuma amfanin wa'innan hotunan da kuma watan asalin tsaron da ya kamata samu sai a ba su in ba kuma wani tsaro bane sai a barsu a inda ya kamata a barsu. Wannan iya wuraren da na san cewa ni ina waton asalin alaƙar ajiye waton hotuna na a cikin waya ta kenan. Bayansu kuma to ia akwai wani waje to gaskiya a yanzu doki ina hot seat ina amsa tambaya ne, to zan ce ya ɗan tsece mun amma in har na tuno su insha Allahu nan gaba in tambaya kamar wannan ta sake zuwa akan ina kake ajiye hotunan ka a wayar ka, to zan iya in wato asalin amsa wannan question ɗin kuwa nan gaba. In gaya muku inda nake ajiyar duka hotuna na a waya.

Wana kayan marmari kake fi so? To, ba zan ce ko bakuyi daidai ba amma akwai yandda ni nake daidai. Zan iya ban da yadda zan juya wannan tambayar. A yan da ko wa zai fi wato amincewa da ita ko wato gane wa bisa irir Hausar da mu muke amfani da shi ta wannan yanki ko wannan ƙasar. Nan tambayan shine, wani kayan marmari kake fi so? To ni ban ga a ranan nan daɗin wannan tambayar ba amma in da ce za a bani dama in yi tambayar, zan ce a cikin kayan marmari wanne ka fi so? Ko wane kayan marmari kake kaf, wane kayan marmari ka fi so? To wannan ke ɗai ba ba ran sashi ba. To gaskiya ni ɗan Arewa ne kuma hashtag na ce duk duniya babu wato asalin ƙabila ko wani yare yare a duniya da ta kai mu mu Hausawa waton asalin ƙwadayi to ma in an ce mutum yana da asa asalin kwaɗayi to gaskiya samun shi da takamaiman kayan marmarin da ya fi so yakan yi wuya. Sai dai kawai yayi ƙoƙari ya takaici ko uku waɗanda zai iya wannan. To gaskiya idan an koma ta pannin fruit, ni mutum ne wanda gaskiya ina son inibi wato grape, ina son kuma mangwaro ina kuma waton son kankana sosai. To kaman kankana ma zan ce muku yana dafe cikin abun da na ma fi so don bana yin sati ban sha ta ba. To ban san ko rake zan sata a cikin kayan marmari bane ko me ita ma gaskiya ina da matuƙar soyayya ma rake. Bayan haka kuma in na mugun son cin gyaɗa, in na da kwaɗayi ne sosai na sosai in na da son cin gyaɗa in na kuma son cin awara. A yanzu a hakan ma da muke magana da ku da na kira sunan awaran nan, har na fara wasan asalin marmarin ko da zan iya in samu in ci in ci wan nan awara. To gaskiya a cikin wannan jerin abubuwan da na gaya muku gaskiya ina gan su ne asalin kayan marmari da nake so. An je kaman ta gefen wato su fruits kenan. To an zo kuma wato asalin ta gefen abinci, gaskiya ina son alele ina kuma son ɗan wake amma ba na son a yi mun shi a matsayin abinci. Na fi son a ɗan yi mun shi a dan ka matsayin ɗan wani abu da zan ɗan ci sub abinci to irin waɗannan kayan marmarin gaskiya in na son su ga awaran nan ga kuma yar soyayyen kifi ko kaza ɗan gasasshiya ko kuma ɗan gasasshen tsire. Gaskiya in na ga to waɗannan kayan marmarin a duk lokacin da ƙasame su kakku ma ƙasame ne. To in na da tabbatar muku da cewa gaskiya zan iya waton asalin cin su ne kayan marmarin ko in nuna maku yunwa na akansu.

Ina kake son ciyar da hutu? To gaskiya ban gane wato asalin wannan Hausan ba amma ni dai ga abun da zan iya in faɗa muku akan wannan tambayan da kuka yi. Watan nan dai ina ga ana magana kaman akan hutu ne. A ma'ana kaman yadda ni a tunanina, ina kake son yin ciyar da hutu? To ni a tunanina shine nake ga kaman tambayan shine ina kake son yin hutun ka ko wane waje ne yafi maka na yin hutu. To gaskiya ni mutum ne mai waton asalin son tafiye tafiye kuma ni mutum ne mai waton asalin son exploring, jidda Allah ya rage wa ma aya zaki, ni Allah Subhanahu wa ta'ala bai mun arzikin da zan yi wa'innan tafiye tafiye tafiye da nake so ba. Amma gaskiya in an zo maganar hutu, to akwai waje ɗaya zuwa biyu zuwa uku wanda ina handa zan samu dama in je hutuna a wajen. To gaskiya ba ƙaramin son zuwa wajen zanyi in yi hutu ba. Na ɗaya kamar ace in samu dama in je watan ƙasar Dubai, watan United Arab Emirates kenan in je in yi hutuna a wajen to ba ƙaramin so zan yi ba. Ko kuma in samu dama in tafi watan ƙasar ƙasan Faransa, na samu zuwa ƙasar Faransa in yi hutuna a wajen shima ba ƙaramin jin daɗi zan yi ba. To ko nan dawowa ma cikin gida, idan maganar hutu ne. Akwai waje ɗaya, biyu zuwa uku wanda in da, da dama. Zan samu in je in yi watan hutuna a wajen to gaskiya ba ƙaramin jin daɗi zan yi ba. Na ɗaya shine kaman in samu dama in je nan Ogudu Cattle Ranch Calabar in je in ɗan gan abubuwa da suke faruwa in ɗan yi hutuna ko da ɗan honeymoon di na ne, in dawo. Ko na biyu in samu dama zuwa nan Yankari Gida. Yankari nan wato asalin garin Bauchi in je in yi hutu a wajen. To nan ma gaskiya ba zan iya ace wajen nake ciyar da hutuna ba. Eh, kaman ba sau ɗaya ba zuwa ba sau biyu ba. Na taɓa halartar ɗaya daga cikin wa'innan wurare kuma a haqiƙanin gaskiya ba zan ce muku ni kam banji daɗin wannan hutuna a wajajen nan ba. Gaskiya ni har ga Allah na ji daɗin hutuna a wa'innan wajajen kuma. Ina son in sake ciyar da hutuna a wannan wajajen in da so samu ne. Amma also ba samu bane ko nan gida Wildlife Park kaɗan je kaɗan huta ka dawo ka wanna shima ba ne. Ko ka samu dama ka je nan Umme ke da suna Refill Resort a wato garin Plateau in yi hutuna. Wa'innan wajaje ne wanda na san su na taɓa zuwa na yi hutu kuma na watan asalin jin daɗin hutuna. In ba zan manta ba ma a garinmu nan Nasarawa akwai wani waje da ake ce mishi Domadan. A watan asalin Doma Local Government, garin wani tsohon gwamna, mataimakin gwamna kuma shi party shugaban party, garin former gwamna Nasarawa state Aliyu akwai. Da so samu ne in je wajen ko in je nan farin ruwa Falls in yi hutu. Kuma wallahi wa'innan wajaje ba ƙaramin wajeje bane ko kaje nan jabi lake ko Lagos state kan island. Ga wajajen nan dai da dama na yin hutu in da so samu ne Ubangiji Allah ya bamu iko mu dinga watan ciyar da asalin hutun mu a wa'innan wajaje.

Sau nawa kake share ƙura? To wannan tambaya, zan ce muku adun kulle ne. Dalilin da ya sa nake ce ma ku adon kulle ne, ban san ko a adadin so kwanaki nawa ko lokatar da muke tambaya na nake yi, na wajen wasu share ƙura ba. So ni tun farko da muka fara wannan sessions tare da ku, na gaya muku ni mazauni ne na hawa ta jahar Bauchi. Bauchi kuma North East ne. Wanda kuma duk wanda yake Bauchi ko yake Nigeria, har aka ce mishi wato North East, ya san cewa North East Bauchi ne wanda akwai ƙura. To a ahakika gaskiya yanzu ma muke wato asalin lolacin ƙura. Yanzu muna watan fabairu ne, yau idan banman ta baya kamun sha biyu ne ga watan fabairu. Kuma febrairu dama lokaci ne a na yanayi ne na asalin hunturu wato to wannan lokaci gaskiya a Bauchi yana da hawa ta asalin wahala na zama ko kuma halin halin yanayi. Dan yanzu, yanzu za ka yi shara, za ka share ƙura nan da wani awa ɗaya zuwa awa biyu kafin ka sani za ka ga waje ya canja, ya sake yin ƙura. To kai mutum ne mai tsafta, ba za ka iya sanin adadin sau nawa kake share ƙura ba. Idan kuma kai ba mutum ne mai tsafta ba, to za ka iya sanin ko adadin sau nawa kake watan share ƙura a rana. To ni gaskiya ba zan iya ce ga adadin lokacin da nake share ƙura a rana ba. Dak dama ya tambayan bi, tambaye ni jimlan ko lokaci a wata ba ne ko a rana ne. Kawai ya tambe ni sau nawa kake share ƙura. To gaskiya ni bana da adadin sau nawa nake share ƙura. A gaskiya ni tunbama ba yananyin da muke ciki ba don koyau ɗin nan da zan fita, kandona da na sace da na ɗauko ta, duk ta yi ƙura. Sai da na yi wata share ta na asalin karka kaɗe ta kafin na yi wata asalin iya amfani da ita. Amma da ƙyar mu wato ja abun da yawa ko kuma mu rage shi, zan iya ce muku aƙalla ba a ƙasaru ba, zuwa su uku, huɗu ko su biyar a rana. Nakan wato share ƙura ko a jikina ko a ƙafata ko a ɗakina ko a wajan aikina. Aƙalla ba'a kasaru ba nakan iya wannan adadin a rana hakuma sati bana iya sani a wata kuma ba zan iya wannan ba. Balli har ace a shekara. Ina ga abin da kuke tambaya kenan. Kuma ina ga in sha Allah mun yi kuskure ba. Mun ba ku amsa iya daidai, ba kin gwargwadon abin da muka sani ko muka san munayi shine muka amsa. Duk abin da muka gaya muku ba san rai ba ne, amma amsa ne bisa yadda muke rayuwa. Kuma yanda abin yanda ya kamata mu watan asalin amsa shi tambaya.

Me kake yi da safiya lokacin da kake farka? To gaskiya ina da abubuwa da dama da nake yi da safiya idan na farka. Tashi daga kamar na ɗaya ace, wato na tashi in je asalin bayan gida tsuguna in yi fitsari, in yi tsarki, in tashi in yi ɗebi ruwa a buta, in yi alwala ta kuma in zo in yi waton asalin sallata ta asuba. Bayan nayi haka, nayi sallana na asuba na idan, ah kan sallaya na zan in zauna ko daga minti biyar zuwa minti goma in roƙi Allah in yi istigfari in gaya ma Allah ɗan damuwowi na kuma in roƙe shi ya biya mun buƙatuta na alkairi. Bayan nayi haka, wani lokaci nakan ɗan koma jikin gado in ɗan kishingiɗa gida. Wani lokaci kuma bana yin haka saboda ni mutum ne mai wato kiwo, ni makiyayi ne. Ina da ɗan dabbobina kamar haka. Ina kiwon zomaye, ina kuma kiwon kajin gida, ina kuma da kaji na broilers agrik chikins da basu da yawa amma na kan ɗauki lokacina aƙalla a rana ko wani rana na kan ɗauki minti arba'in zuwa minti sittin ina wato asalin cikin waɗannan ɗakunan dabbobin don in sa musu abinci ko don in sa musu ruwa ko kuma watan sa musu magani ko don zuwa kawai in duba lafiyarsu ko wani lokaci kawai in je a bari in duba waɗannan how are they haka ko kuma wani lokaci da na ɗan ji motsi to idan na tashi da safe da rufe ko na farka nakan yi sallana a kamar yanda na faɗa da farko sai in wuce ɗakin kaji. Idan na je ɗakin kajina na duba su na dawo lokacin watan ƙila ƙarfe bakwai yayi. Nan lokacin kuma ruwan wanka na ya riga da yayi zafi. Zan waton asalin shiga bayan gida in yi brush, in yi wanka. Bayan nayi wanka zan fito daga bayan gida, zan zo zan goge jiki, in shafa mai, in sa kaya, in zo in zauna in yi watan kalace. Bayan nayi kalace zan wato asalin na ɗauki abubuwan aikina. Lokacin na san kamar ƙarfe takwas zuwa takwas da minti ashirin yayi sai na kama hanyar zuwa wajen aiki na to waɗannan abubuwa da zan iya ce a yanzu kamar nan da kamar wata ɗaya baya da ya wuce nake yake nan. Amma kuma ba daily schedule bane. Wani lokaci yakan canja. Wani lokaci yanzu ne ma dai gaskiya na kan shiga ɗakin da sassafe saboda ina da kajin broilers kuma kuma kun san yanda kiwon su yake you need to attend to them early in the morning saboda in ka attending to them early in the morning yana taimakawa group ɗinsu. Kuma you need to attend to them kamar late in the evening, so da safe bayan na farka ina ƙoƙarin yin ibada sai in shiga ɗakin kajina da ɗakin zomaye na na sa musu abinci da ruwa sannan in zo yi wanka in shirya in tafi ma'aikata ta wajen aiki office.